A wanda ya fi mahimmanci sosai a cikin abokai na shi, wanda zai fi ja ni gaba, in nuna min har ka da za a samu wani alheri sosai gaba na kasuwanci da sauransu.

A'a, asili Hawaye ko. Asili Hawaye kenan saboda yana yin zafi nashi yana zuwa idan mutun to Hawaye yana iya samun Hawaye.

Nakanbɗinka tufafi sosai lokaci lokaci sababbi ma? Yanzu mun ka ƙara sabo, ka ƙara ganinka da kima haka a cikin al'umma haka kana sa sabbin kaya.

Ama wifi a gida gaskiya sai dai a makaranta. Idan mun shiga makarantar can akwai wifi sosai, tayan da za ka yi amfani da shi ba kamar da kasadada.

Akwai dangantaka mai kyau a tsakani sosai saboda ana zaman lafiya sosai kuma kowa na ƙokarin ya gaya taimaki ɗan uwan sa amma da dangantaka sosai mai kyau.

Tafiya haka, naje a ƙauye naɗanyi ziyara naɗan huta kafin na dawo cikin birni. Nuna fusan wuta, danhutu na yakasan ce haka wasu lokuta.

Mun fi sosai saboda muna da su da yawa a unguwarmu nan. Na kaza, buɗaɗɗin shiga ne kallo, a soro abokai na sai mu dawo.

Eh ina tafiya kasuwanci a kamar fatauci daga wannan gari zuwa wannan gari. Wannan kasuwancin sosai wanda yake bada sakamako mai kyau sosai.

Nafison launi, launin kore da launin ja da fari wayannan sun fi burge ni sosai daga cikin launuka da suke burge ni sosai.

Nakan yi amfani da su sosai, sosai wurin kallon wannan wata da daddare saboda ina haska cikin gari gaba daya.

Nakan fita guje guje abunda ya danganci motsa jiki, tafiya ko exercise hakannan da safiya kamar a ranar duk makon, ranakun makon ƙarshe.

Shara gaskiya abin ne wani lokacin mukan tara, mu aji a ƙofa gida idan motoci suka zo na kwashe sai su zusu dauka su wuce dashi, bamu cika kai waba yanxu.

Ehh mukan yi lokaci lokaci tare da mutane hakannan, abokai da yan uwa. Wani lokaci mukan yi wannan musafaha sosai.

Abu na farko na kan samu ruwan zafi da da safe ya nemaka, sannan na samu shayi mai cittar da citta da zuƙa. Haka sha mura da zuma sai a haɗa shi da ruwan zafi in sha. Bayan na yanka duwatsan zafi ina tarban shi da maguna sai in sha kwanta.

Ah abindin rigacciya mafi muhimmanci a harkar kasuwanci shine mutum ya rarraba shi, raya shi sannan ya rika cire riban shi yana yi wasu abubuwa da shi.

A'a ni nakan haɗa wuta da kaina ba tare da na jira mata ko wasu sun haɗa ba. Nakan haɗa wuta, mene ne shi wuta na girki ko da ruwan zafi nakan haɗa da kaina.

Gaisawa tare da girmamawa da juna a tsakani. To ana wannan duka irin wannan gashe gashen mana.

Muna samun kwarin gwiwa ne a yayin da aka samu haɗin kan ma'aikata ko ana yin abin da ya kamata. To lalle akwai kwarin gwiwa a wannan lokacin.